Wani irin mai kake amfani da shi? Eh, ina fi son manja saboda gaskiya yafi, yafi amfani a jiki. Sannan to me yafi fito da taste na abinci yafi daɗi. Kuma mangyaɗa dai yana cutarwa shiyasa ban cika amfani da mangyaɗa ba. Nafi son manja because ya ma fi kyau a ido. Kuma akwai amfanuka a jiki da muke samu a lafiyance, due to binciken masana kiwon lafiya. Sun ce manja yafi kyau da mangyaɗa shiyasa mu a nan Afirka mun fi son manja kuma mun fi yin abinci da shi kuma mun fi jin daɗin shi.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh, muna duba daftarin kuɗi sosai saboda mu gane wane irin kuɗi ne, kuɗin jabu ne, kuɗi mai kyau, kuɗin wannan. To, a nan muna yi an Afirka muka yi la'akari da wannan abubuwan, bamu wasa a shi. Mukan duba menene kuɗin nan, kuɗin gaskiya ne ko kuɗi jabu ne ko wannan dai. Da sai saura da sauransu Muna da hanya da muke bi ta wurin murza kuɗin ko jiƙa kuɗin don mu gane me kyau ne ko mara kyau ko daftarin kuɗi ne ko ba daftarin kuɗi ba ne.

Yaya kake tafiya zuwa wurin wur-- oh, yaya kake tafiya zuwa wurare? Eh, ina tafiya zuwa wurare ta hanyar mota, mashin ko jirgi amma nafi shiga mota sabida mota yafi sauƙi zuwa wuri. Kuɗin jirgi kuwa tsadan shi yana tsada amma in wuri yaka yana nesa sabida tsaro na rashin tabbacin da muke da dashi na kidnapping a Najeriya nakan hau jirgi. Amma in wuri ba mai nisa haka bane nakan hau mota. Eh, in kuma ma cikin gari ne within the place ɗin da nake nakan hau mashin imma ba nisa ma nakan taka in je, in ja ƙafa in yi wannan. Ga, da dai sauransu ma. Wani bin ma har jogging muna yi ma mu fita zuwa jan, jan ƙafa muyi road walk da dai sauransu da sauransu.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Eh, ina amfani da sabulu da dama kala kala amma na fi son sabulun da muke yi a nan da muke ce ma dudu osun. Dudu osun local sabulun mu ne da muke yi a nan Afirka ko kuma in ce Najeriya. Muka-- yana kumfa kuma in kai wanka an ba da shi nayi wanka ba ban jin na yi wanka. A-- dai na da, ina amfani da wani sabulu da ake ce ma family care. Babban ne sosai shi ma yana da kyau akwai ƙanshi shi ma ina amfani da shi. Sannan akwai wani sabulu da muke-- nake amfani da shi ana ce mai Siri. Yana sa mutum fresh da wannan dai matsalar shi yana tsada sai yasa ban cika, time to time ne nake siyan shi. Akwai sabuloli masu kyau da nake, akwai my my da nake, akwai my my akwai, da dai sauran su, sannan dai duk su na da kyau.

Menene abun da kake yi don, don menene abun da kake yi don nishaɗi? Ina abu, da yawa don nishaɗi, don jin daɗi. Amin, walaikum salam. Waka? Don Allah Abba fa? Wallahi ya fita amma ya bar camera? Eh, ya bari. Ok, kai ne za ka sa? Eh. Eh, bismillah mana shigo mana. Kana nan ne? Eh, kyamarar na nan.